Eh ina duba daftarin kuɗi saboda me? Duba daftarin kuɗi abune wanda za a ce ya zama ma kusan dole, musamman idan a ce kana gudanar da kasuwanci ne ko dama ayyukan hannu kake yi. Duba daftarin kuɗi abune wanda ya zama maka dole saboda me? Wannan amfani da duba daftarin kuɗin da kake yi zai kasance ka san yaya kuɗaɗen suke tafiya. Idan ka sa dubu ɗari ne a cikin kasuwancinka, to yau anyi, anyi cinikin dubu hamsin an rubuta a daftarin kuɗi. Gobe in ka tashi, na tashi duba daftarin kuɗi, zan yi ƙoƙari in duba in gani ga shi rana kaza anyi cinikin dubu hamsin. Kayan shago kuma za a ƙirga, a i ga shi nan kuɗin nan sun kai naira dubu kaza, sun kai naira dubu hamsin a kayan shago. Kaga idan muka haɗa da kayan shago da kayan da na rubu-- da, da na duba a daftarin kuɗi, kuɗin da na duba a daftarin kuɗi za mu ga i ga shi nan sun ba mu waɗannan kuɗaɗen naira dubu ɗari gaba ɗaya. Kaga ta wannan hanyar shine ba zai sa kaza ka ga kuɗaɗan ka kawai sun ƙare a lokaci ɗaya ba. Amfani da wannan duba daftarin kuɗin da nake yi zan tarar dace wa wannan kuɗin, zan din ga gane ina suke tafiya. Idan yau na zo na duba daftarin kuɗi a maimakon in ga kuɗi sun dawo daidai dubu ɗari sai in ga a a, ai wannan kuɗin ba su kai dubu ɗari ba. Idan ya zama ba su kai dubu ɗari ba mi---. Mi hakan yake nufi? Akwai wurin da aka samu matsala sai a yi ƙoƙari a yi bincike a gano ina ne aka samu wannan matsalan a samu a daƙile ta saboda kar ta ƙara faruwa. Amma idan ya zama cewa ba na duba daftarin kuɗi, an zo an sami kalar waɗannan matsalolin a ce a kullum ana iya rasa naira dubu goma a cikin dubu ɗari. A cikin dubu ɗari idan a rana aka rasa naira dubu goma, saura dubu casa'in kenan. Wa shegari an zo an ƙara rasa wannan kuɗin. Wa shekari an zo an ƙara rasa dubu goma, an rasa dubu talatin kenan. Ka faɗi abin da ya rage, saura dubu saba'in. Idan aka zo aka duba wannan dubu saba'in ɗin, zai kasance me, zai kasance me ne kuɗi sun samu naƙasu saboda kuma me yake kawo maka rashin duba daftarin kuɗi. Kuɗi sun ɓace rana kaza, sun ƙara ɓacewa rana kaza, sun ƙara ɓacewa wa shekari. To kuɗi sun ɓace sau uku saboda me? Ba kuma ba tare da mai kaya ya sani ba, ni ba tare da na sani ba. Kuma me ya jawo min wannan rashin duba daftarin kuɗi, shi ya jawo min wannan matsala ba tare da na san kaya. Kuɗi ma sun ɓace sun kusa ma, sun kusa kaiwa rabi, sun kai ma kusan rabi za a ce kuɗin da suka ruba.

Eh ina yin ƙoƙarin motsa jiki kullum saboda me? Motsa jiki abu ne mai kyau wanda idan ya kasance ba ka motsa jiki, kai kanka jikinka za ka ji ko da yaushe yana maka nauwi. Kuma duk sanda ya kamata, duk sanda ya zama na cewa jiki yana maka nauwi zai zama kanaji kaman ma wani lokacin ba ka da lafiya. Wani lokacin ma inka tashi da safe za ka ji jikinka ya yi maka nauwi wanda tashi ma daga gurin kwanciyan ka zai iya yi maka wahala. Wannan shi ne amfanin motsa jiki kullum. Wanda kuma motsa jiki, yana buƙatan a ce mutum yana yin shi kullum kullum ba wai da ya yi yau gobe ba zai yi ba, da ya yi yau gobe ba zai yi ba saboda me? Idan ya zama a ce, idan ya zama na a ce kaya a biyu gobe ba ka yi ba, shi kanshi zai iya zaman maka mene matsala wanda zai iya kawo maka ciwon jiki da abubuwa ma da yawa wanda ba a buƙatan ya zamana a ce mutum yana yin shi.

Eh ina ƙoƙari in bi ƙai'idojin aiki saboda me? Ƙai'idojin aiki abu abu ne wanda ya zama dole sai ka bisu indai har kana da buƙatan aikinka ya bunƙasa ya zama na cewa mutane suna son aikinka. Har ya zamana cewa mutane suna yawan ba ka aiki. Dole sai ka tabbatar kana bin ƙai'idojin aiki. Bin ƙai'idojin aiki ta wannan hanyar ne za ka iya samun aiki ta hannun mutane. Ta wannan bun ƙai'idojin ne kuma za ka iya inganta aikinka ya zama na cewa ko da yaushe aikinka yana tafiya yadda ya kamata. Saboda me? Idan ba ka bun ƙai'idojin aiki zai zamana cewa aikinka baya yin kyau. Wanda kuma idan ya zama na cewa aikinka baya yin kyau ba wanda zai ringa kawo ma aiki kuma ba wanda zai iya ringa tallata maka aiki. Saboda me? Wannan aikin naka aiki ne wanda ba ingantacce ba ne. Kuma me yake kawo rashin ingancin aiki shine rashin bin ƙai'idojin aiki. Shine babban abun da yake kawo rashin inganci a aiki gabaki ɗaya.

Wasu takalma ba ne masu yawa, wanda kuma waɗannan takalma ina jin daɗinsu sosai. Takalman da nake da shi ba su wuce guda uku zuwa huɗu ba, wanda a cikinsu akwai slippers, akwai takalmi na soso, akwai takalmi sau ciki. Wannan takalma su ne takalman da na fi son da na yi amfani da su saboda me? Takalma ne masu kargu, masu inganci sannan masu daɗin sawa. Wannan takalma ne wanda idan ka sa su a ƙafa ba za ka ji cewa alama suna so su jima da ciwo ba ko kuma ya zamanar cewa suna da nawi. Waɗannan takalma daga takalma ne wanda za a ce ba masu da nauwi, wanda ba za su iya sa ka, ka ji kawai ka gaji yayin da ka ke yin tafiya ba saboda me? Rashin nawinsu. Amma idan ya kasance kana sa takalma masu nauyi, a wasu lokutan ma kana cikin tafiya za ka je gaba ɗaya kawai ka riga ka gaji saboda dalili shine wannan takalmin mai nauyin da ƙasa. To shi yasa nake yi iya ƙoƙari na koyon ganin na sa takalmi wanda ba shi da nawi.

Eh ina kuka lokacin yanka albasa saboda me? Wani lokacin sanda ma mutum zai yi kukan ma ba zai sani ba saboda wannan yajin da albasan nan ta keda shi. Wanda suna amfani da albasa wurin idan suna so suyi kuka na karya. Wanda kuka ne suke so suyi amma menene? Ba wai wani abu ba ne zai sasu kukan nan. Kowai suna yi ne saboda karya ka a ce dai ba suyi kuka ba. To suna amfani da albasa saboda in dai har ka yanka albasa, indai albasa mai yaji ne. To dole ne sai ka yi hawaye a wannan lokacin. Wanda kuma yin hawaye alamu ne wanda yake nuna alamu ne na kuka. Saboda me? A lokacin da kake yanka wannan albasar, sanda wannan yajin wannan albasan zai riga ya shiga maka ido, kai bama ka sani ba. Kawai za ka ji shine a idonka ba tare da ka sani ba sai dai ka ji kawai idonka yana ma zafi. Wanda kuma a duk lokacin da ka ji idonka yana maka zafi me za ka yi? Za ka fara yin ƙoƙarin ya za'a yi ƙarufe wannan idon. To rufe wannan da za ka yi shi kuma a lokacin ne hawaye zai tsatso maka a cikin ido. Wanda kana buɗe ido sai dai kawai a gaba hawaye yana zubowa. Wanda kuka lokacin yanka albasa abu ne ma wanda yazama kusan dole indai albasa mai yaji ne. Duk, duk wani juriyan ka, duk wani abun da za ka yi sai ka yi wannan hawayen. Wanda ba wai rashin juriya ba ne ke kawo wannan hawayen. Wannnan sinadarin yajin da yake shigan ma mutum ido shine yake kawo wannan hawayen. Ba wai wani abu bane wanda gazawanka ne ko kuma dai rashin juriya ne ya sa ka ke wannan hawayen. Wannnan sinadarin na yajin shine inya shiga idonka zai, zai haifar ma da wannan hawayen.

Eh ƙoƙari a raba abincin mu ga mutane saboda me abinci shine abune wanda yake da kyau. Dan ku je ku masu zamarancewa kuna da zamantakewa mai kyau tsakanin ku da mutane. Saboda wani ya na can baki bai ma samu cin abinci ba sobada ba shi da ama wannan dalili fa raba abinci da yake yin da mutane, wannan abu ne mai kyau me wanda zai kara mu ku dankon zumunta sakanin ka sakanin ku da mutane, saboda abu ne mai kyau sosai, raba abinci. Saboda akwai waɗanda ma ko da yaushe wani lokacin suna cikin yunwa ne ma amma wannan raba abincin za su ringa amfani da wannan abincin da ka ba su wurin ci shi yana da kyau. Ace kana kowa ma in dai kana da hali ya zamanace wa kana yawan raba abinci. Saboda wannan yawan raba abincin da kake yi zai zama maka abu ne wanda mutane za su ringa ganin mutuncin ka sosai. Za su dinga ganin mutuncin ka, za su dinga daraja ka, za su dinga ba ka girma. Wanda wannan raba wannan da wannan abincin da kake ba su suna amfana ne da shi wurin wurin ci, ciyar da kansu, ciyar da iyalansu sannan su ciyar da yaransu. Wasu ma har su ba wa wasu su ma daga wajen. Kuma wannan hali hali ne mai kyau wanda yana da kyau ace duk wani ɗan adam yana amfani da kalan wannan halin. In dai har kana da halin za ka iya ɗaukan abinci ka raba shi wa mutane gaskiya abu ne mai kyau wanda hakan yana taimakon al'umma gaba ki ɗayan ta. Ba ma iya kai karen kan ka ba ba ma iya wayen da ka taimaka ba. Saboda me rashin abinci shine babban matsalar da yake fara kawo naƙasu ga mutane da ƙasa ma baki ɗaya. Wanda za ka tarar da cewa ƙasa in dai har ƙasa tana cikin yunwa to yawan sace sace da yawan ɗauke ɗauke da fara'a fara'a ce zai tamsi yawa sosai. Saboda me dalilin wannan yunwan da mutane suke ciki. Saboda in dai har ka kasance mutum yana jin yunwa to zai fani ma kuɗi ne ko kuma yana ma abinci ko ta halin kaka ko walo ta haram ne ko ta halal ne wannan shi ba ruwan shi kawai ya za a iya samu abincin da ya samu ya sa a cikin shi. Saboda shi ciki ba ruwan shi da cewa kai ba ka da kuɗi. Shi ba ruwan shi da ba ka da kuɗi kawai shi da lokacin cin abinci ya yi kawai ya za a yi ya cu abinci ya shiga cikin hanji shi ne kawai. Saboda haka raba abinci ga mutane abu ne mai amfani sosai kuma abu ne wanda za ka samu albarkar mutane sannan za ka samu yabawan mutane za kuma ka samu daraja a wurin mutane. Mutane za su ringa daraja ka sosai saboda wannan ƙoƙarin da kake kulun ganin ya za a yi ka taimaka mutane ka tallafa musu da abinci da abincin da za su samu su ci da su da iyalansu wata ƙila ma har da ƴan'uwan su baki ɗaya.

A'a gaskiya ba ma sa uniform a gurin aiki. Saboda dalili kuma shine ba mu da wani uniform ɗin da za a ce yau gashi wannan, wannan, wannan kayan shine uniform ɗin aiki kowa ya ringa sa shi. Wanda a da muna yin ƙoƙari gurin ganin akwai wani ɗan rigar da ake sawa a sama wanda wannan abin yana nuni ne akan cewa ga kamfanin daka keyiniaiki. Wanda tun da aka yi ƙoƙari aka raba mana na rigunan uniform ɗin sau ɗaya shikenan kuma daga wannan lokacin ba a ƙara kawo ba an raba ba kuma kowa bai sa kuɗin shi ya siya ba saboda me? Tsarin da suke da shi. To tin daga wannan lokacin sai ya ka sance kowa kawai yana zuwa da kayan aikin shi ne daga gida wanda zai zo da su, yai aiki da su, ya tafi da abin shi. Wanda kuma wannan zai kasance ba uniform bane. Kowa kawai zai ɗauko wani, wani daga cikin kayan wani ma kayan sawar shi ne wanda sun ɗan fara mutuwa haka sai ya ɗauko su ya sasu a aiki. Wanda kuma wasu daga ciki ba kayan sawar su bane, kayan ne suke zuwa irin su kayan da ake yin amfani da su a gurin aiki su je gurin ma su ɗinki, su ɗinka musu, su zo su ringa yin amfani da shi. A wannan wurin saboda me? Abu ne shi ma mai kyau wanda kaya ne da ya ƙunshi duwanni kariya ga jiki. Sannan yana da aljihuna guraren da zaka ringa ƙoƙari kana ajiye duwanni kayayyakin aikinka. Wannan shine gaskiya ba ma amfani da uniform wanda kuma ni zan so a ce gashi muna amfani da uniform a wurin aiki saboda me? Amfani da uniform a wurin aiki abu ne wanda yana inganta, yana inganta ayyuka kuma yana inganta kasuwanci. Wanda abu ne wanda zai kawo maka daraja a gurin su kansu abokan cinikayya. Wanda a duk lokacin da suka zo wurin da masana'antar ka zasu tarar komai tsaf tsaf. Ga kowa ya sa uniform kala ɗaya, kowa yana cikin aiki cikin farin ciki da walwala. Wanda wannan iya wannan abu shi ma abu ne wanda zai haifar maka da mutunci a idon abokan cinikayya da idon ma mutane baki ɗaya har da idon ma abokan an aikin ka.

Gaskiya yadda nake jira a layi shine, ina yin ƙoƙari in tabbatar da cewa na tsaya a guri wanda ya kasance. Misali idan na zo na tarar da mutane a guri, na tarar da mutum kamar goma ko sama da haka, zan yi ƙoƙari in ga wane ne yake gabana. Waɗannan su ne suke gabana. Zan yi ƙoƙari in ga, na yi maintaining, na tsaya a wannan gurin wanda ya kamata ace wannan gurin shine gurin da ya kamata ace na tsaya. Wanda daga wannan lokacin ba zan taɓa yadda ace nayi nisa da layi ba saboda me? Duk san da ka yi nisa da layi yayin da kake jira, kana yin nisa. Wani na zuwa fa shi ba ruwan shi da wannan layin, layin naka ne. Ba ruwan shi kawai zai shiga ne. Wanda in ka dawo ma ka zo ka ce mai wannan layin naka ne, za ku iya samun saɓani. Shi ya sa in dai kana so ka jira a layi, ka jira a layi ba tare da wani ya zuwa shigan maka layin ka ba to yana da kyau ya zama na cewa a ko da yaushe kana tsaye a wannan gurin. In guri ne wanda ake bada kujera na zama, ya zama na cewa ko da yaushe kana zauna a wannan gurin wanda da layi ya zo kanka kawai za a kira ka ne ka je ka aikata abin da zaka aikata. Amma idan ya kasance kana yawan zuwa yawo da sauransu wannan gurin fa a ko da yaushe zai iya zama ba naka ba. Saboda me? A sanda wani zai zo ya zauna in dai ba wai an mai magana cewa ga gurin wane ka zaba ne to shi ne zai iya ƙuraya barma gurin nan. Wani ma ko da ace angaya mai cewa wannan gurin fa akwai mai guri akwai wanda yake jira akan wannan layin, zai ce ai shi ba ruwan shi. Meyasa bai zauna a gurin ba har ya tafi yawon shi. Saboda haka shi in ya zauna a wannan gurin fa ba zai tashi ba. Wanda ko da ace ka dawo ka nemi ma ka tayarda da hayaniya da sauransu, mutane ma kansu za su goya mai baya. Kurin ganin cewa me yasa kai baka ka jira akan wannan layin naka ba har ka tafi ka fita yawo to tunda aka fita wannan yawon wannan layin ya riga ya zama ba naka ba to daga wannan lokacin ya zama sai dai ma ka ƙara neman wani guri tunda wannan gurin al'umma ma gaba ɗaya sun yi mubaya gurin cewa wannan gurin ba naka ba ne dalilin wannan yawon da ka fita.

Yanda nake magance damuwan aiki shine, ya danganta daga yanayin yadda damuwan ta ɓullo idan damuwar aiki ya kasance cewa an bani aiki ne kuma lokaci ya ƙure kuma ba tare da na samu na gama wannan aikin ba. Kuma na san cewa wannan wanda mai aikin nan idan ya zo ya tarar da cewa ba a gama mai aikinsa ba, gaskiya ba zai ji daɗi ba ma kwata-kwata saboda wannan an riƙa an mai alƙawari amma ya kasance ba a gama mai aikinsa ba. Wanda wannan damuwa ne babba, wanda wurin magance shi yana da wahala sosai. To yadda nake magance, magance damuwar aiki kalan wannan, amfanin da nake yi da wannan, ina amfani da wannan daman a wannan lokacin idan ya kasance bai wuce kwana ɗaya ko kwana biyu, nayi aikin nan ya rage min, ya zo ya ansa aikinsa bai kuma gashi ba a gama wannan aikin ba. To yadda nakeyin koƙari in gana magance wannan shine, inda ya zama muna yin aiki irin awa sha biyu ne to daga wannan lokacin zanyi ƙoƙari in nema alfarma a gurin ma'aikata kan cewa, ya za'ai idan da, da muna yin aikin awa sha biyu ne ga wannan kuma aikin shi ba a gama ba sannan kuma nan da kwana biyu zai zo ya amsa. Amman wane alfarma mu samu muringayin aikin awa ashirin da huɗu. Sabida muna aiki awa ashirin da huɗu, aikin da zamuyi a kwana huɗu zamu gama shi a kwana biyu to mun yi amfani da wannan daman gurin ganin cewa ba mu muskuna ma abokin, cinikayya ba. Ya zama na cewa ba mu muskuna ma abokin cinikayya ba. Sai mu tsaya muyi wannan tsarin, za mu yi aikin awa ashirin da huɗu, awa ashirin da huɗu sau biyu wanda aikin da ya rage sauran kwana huɗu a gama za mu gama shi a kwana biyu. Amma ma'aikata ku mene ne za a ƙara muku a kan albashin ku, saboda wannan aikin da kuka yi ya saɓa ma a wannan da aka ɗaukan muku wanda za ku rangayen aiki ana biyan ku. Sai muyi amfani da wannan daman, mu samu musallama abokin cinikayya ba tare da ma shi ya san me ya faru ba. Kawai mene ne matsalar? Matsalar shine dole ai ni ɗan riban da na samu a aikina zan ƙara cire shi in ƙara ma ma'aikata, saboda wannan ƙarin a wannin da suka samu. Amma mene ne? Shi kuma wannan abun zai janyo min daraja a gurin abokin cinikayya saboda mene? Ban karya mai alƙawari ba. Na cika mai alƙawarinshi a dai dai lokacin da ya kamata ace na bashi aikinsa kuma na bashi ba tare ma da ya san mene ne ya faru ba. Ba tare da ya san wai ayyukan shi an ɗan samu matsala a aikinsa ba wanda ba a gama aikinsa da wuri ba, wanda shi ba zai ma sani ba saboda ni, ni tsakani da ma'aikata ne muka yi wannan shawarar kuma muka fidda abinda ya kamata ace mun fidda.

Eh ina son karanta litattafai musamman ma littattafan da ya kasance sun shafi, sun, sun shafi tarihi wanda tarihin magabata ne wanda ya kamata ace mu na yin koƙari muyi koyi da su. Kalan waɗannan littattafan sune littattafan da nake koƙari inga na karanta kuma sune littattafan da nake son in dinga karantawa wanda littattafan da nake son in dinga karantawa suna da yawa amma wa'innan su ne manya daga ciki kamar littattafan da suka shafi tarihi, littattafan da suka shafi kimiyya da fasaha, littattafan dasuka shafi rayuwan duniya. Wanda idan muka yi dubi zuwa ga littattafan dasuka shafi tarihi ta wa'innan hanyoyin za mu gane wane kalan gwagwarmaya mutanen da suka gaba, da suka gabace mu suka yi gurin ganin duniyar mu ta ci gaba, gurin ganin komai namu ya inganta ba tare da mun sha wahalan da su suka sha ba wanda idan muka yi dubi yanzu yadda duniyan nan take tafiya tana tafiya ne da sauri kuma duk wani ilimi yana ƙaruwa ne da sauri ba kaman da ba. Wanda a da kafin, kafin a samu a fitar da wani abu sai anyi kwana da kwanaki ko kuma ayi shekara da shekaru wanda idan muka yi dubi zuwa ga misali ace kwamfiyuta. Kwamfiyuta a da ana yin ta ne ƙatuwa sosai wanda ma masu kula da ita ba mutum daya ma ba zai iya kula da kwamfiyuta ba a wa'innan lokutan a baya. Wanda mene ne a tarihi ne kuma za mu iya sanin irin wa'innan abubuwan kawai. Wanda a yanzu kuma kwamfiyuta, kwamfiyuta abu ce wanda mutum ɗaya ma zai, zai yi amfani da abun shi, shi kaɗai lafiya ƙalau. Wanda da girman ta ma da ake magana yakai kusan girman ɗaki, babban ɗaki guda ɗaya, amma idan mukayi dubi ganin yadda duniya ta tafi yanzu, zamuga chewa wannan kwamfiyutar ma gaba ɗaya gurin da zata ci ba wani guri bane mai girma wanda kuma in, in da a ce rashin duba littattafai, rashin karanta littattafai ban ba ma karanta littattafai ba zamu iya sanin wa'innan abubuwan ba. Za muyi tunani tin dama kawai kwamfiyuta a haka take. Wanda kuma ba a haka take ba. Da kaɗan da kaɗan ne, ana rage girman ta ana rage girman ta a haka a haka. Har aka gano kimiyyar da za a iya kawo ta har ta zama ƙarama wanda inda za a ajiye ta ma ba zai ci wani guri sosai ba. Wannan kuma a irin karanta littattafan tarihi ne kawai za mu iya ganin irin wa'innan abubuwan. Wanda za mu ga wani kalan gwagwar maya ne manya wa'innan suke gabanin mu suka yi wurin ganin cewa mu rayuwan mu ta inganta sama da na su. Wanda kamar yadda rayuwan mu take tafiya mu yanzu mu ma so muke muga yaza ayi wayan da za su zo nan gaba ya zama na cewa rayuwan su ta inganta sama da na mu. Abubuwan da kowa yake, yake koƙari yaga ya fitar ke nan. Sannan in muka dawo karanta littattafan kimiyya da fasaha duka. Ta hanyar karanta kalar wa'innan littattafan za mu iya ƙirƙiran wasu manya manyan abubuwa. Mu ƙirƙira abubuwan da za mu iya kare kan mu. Misali idan ace wani zai kawo mana hari za mu iya kare kan mu. Ko kuma idan ma mu ne za mu mai da martani idan misali an kawo mana harin ba tare da mun samu mun kare kan mu ba zai zama kuma an dawo maganan mai da martani. Wanda ta wannan hanyar, ta hanyar karanta littattafan kimiyya da fasaha da yin gwaje gwaje duk wa'innan hanyoyin ne kawai za a iya samun daman yin wa'innan, kalan abubuwan.

A yarda nake kare kanmu daga sauro shine abu na farko. Wanda mu suke bukata wurin ganin ya kare kanshi daga sauro na farko yana bukatan maganin sauro. Wanda maganin sauro sun kasu kashi kashi. Akwai wanda ake cewa mosquito kusan wanda shine a yanzu maganin sauro wanda yake da kargo sosai. Duk da dai sauran su ma suna da kargo, wurin ganin ya za'a yi, wurin ganin sun yaka sauro. Wanda kamfanunuwa su ma suna iya bakin ƙarinsu, wurin ganin ya za'a ai siffutar da magani da zai iya yaƙan sauro. Saboda sauro wani ƙwaro ne wanda kusan kowa ma a duniya zai iya cewa baya son shi. Saboda me, ƙwaro ne wanda zai hana kama samun, samun hutu a rayuwarka. Sauro ƙwaro ne wanda zai addabe rayuwarka. Wanda ka je ka gama wahala da rana ka zo da daddare, lokaci ne wanda kake da bukatan ganin ka huta, ƙwaƙwalwarka ta dawo hankalinta, jikinka ma ya huta. Amma wannan sauro kuma zai zama shi wannan lokacin. Shi kuma lokacin shine da yake so ya takurama. Wanda kai baka bukatan takura a wannan lokacin. To shi ya sa muke kokarin muyi amfani da maganin sauro mai inganci. Abu na biyu kuma bacin wannan maganin sauro akwai abun da ake kira da mosquito net. Gidan sauro kenan, ana ce mai gidan sauro. Wanda idan ka sa shi ka shiga ciki sauro ba zai iya biyo wa ta wannan, ta wannan gidan ya samu wai shigo inda kake har ya zo ya cije ka ba. Inde ba wai wurin shiga bane ka ɗaga, har wani sauro ya samu ya shiga ba tare da kai ka sani ba. Wanda wannan abun kusan yana da alfano sosai. Zan iya cewa ma ya fi maganin sauro alfano. Inde ba wai sauro ya shiga ciki ba tare da ka sani ba. Saboda in ka shiga cikin shi, ba wani sauro da zai, da zai iya shigowa a cikin wannan gidan sauron har ya zo ya cije ka. Amma idan ya kasance maganin sauro ne, akwai maganin sauron da ma baya kashe sauro. Ya sumar da shi kawai ya je baya kashe shi. To ka ga kalan wannan maganin. Idan dai dai sanda sauro ya suma, wannan maganin sauron na ƙarewa ya zama na maganin sauron nan ya mutu. Zai tashi ya farka a wannan lokacin. Inda me, dama tuncen ba mutuwa yayi ba, suma yayi. Kuma wannan farkawan da zai yi, zai tashi ne wurin shi ma yana jin yunwa wataƙila. To me, mene ne zai zama abin farmakinshi na gaba? Kai ne za ka zama abin farmakinshi na gaba. Kai ne kamaka kunna wannan maganin sauro. Saboda me, wannan jigatan da yayi na wannan suman da maganin sauron ya mai zai tashi ne ya huce haushin shi a kan ka. Wannan kunna maganin sauron ya zama na cewa bai ma maka amfani ba kenan. Wannan shine illan kunna maganin sauro ba tare da ka shiga net ba. Wanda shi kuma sai muzo kan haɗawa biyu. Ka kunna maganin sauro kuma ka shiga net. Idan ka kunna maganin sauro kuma ka shiga net, zai zama musamman ace maganin sauron da ka kunna mai inganci ne. Wanda shi ba wai sumar da sauro yake ba. Yana yaƙi da su ne wurin ganin cewa ya za'a yi ma ya kashe su gaba ɗaya. Ka kunna maganin su, ka ga to. Ka kunna maganin sauro kuma ka shiga net. Zaka yi amfani da wannan daman bawani, wanda ba wani sauro da zai iya ma shigowa ɗakin ka. Wanda ko dama ya sami dama wurin, wurin ganin ya shigo in ya kasance mai taurin rai wannan maganin sauron bai kashe shi ba. To kai dama kariga ka kasance kana cikin gidan sauro. Kana cikin gidan sauro kuwa ba wani sauro da zai iya ƙetare wannan gurin har ya shigo inda kake ya je ya same ka. To shi kuma wannan saura--, saurayen kuwa da ka zo katarar a cikin wannan gidan sauron wataƙila. To indai har ka kunna maganin sauro zai iya kashe wayannan saurayen. Wanda ma kai ba tare da ka san sun shiga wannan gidan sauron ba. Wanda gurin wani wataƙila ko fita ciki, ko fita daga wannan gidan sauro ko kuma gurin shiga ne suka shiga ba tare da ka sani ba. To ka ga tun da sun shiga ba tare da ka sani ba, kai baza kasan suna ciki ba. To ta wannan hanyar shi kuma shine kunna maganin sauro zai maka amfani. Saboda me, indai ka kunna maganin sauro zai ringa shiga har cikin wannan gidan sauron wurin ganin cewa yayi yaƙi da duka saurayen da suke cikin wannan gidan sauron da ma ɗakin baki ɗaya. Indai har maganin sauron, maganin sauro ne mai inganci. Ta wannan hanyan ne mutane da yawa ma suke amfani wurin ganin sun kare kansu daga sauro. Saboda sauro ƙwaro ne wanda zai iya haifar maka da abubuwa kala kala. Saboda me, yana zuwa ya cije wannan ya zuƙo jinin wannan, ya zo ya cije ka ya sama jinin shi. Wataƙila kuma jinin wannan wanda ya zuƙo jini ne wanda, jini ne na mara lafiya. Wanda ka ga daga nan kai ma ya sa maka rashin lafiya. Wanda kusan shine babban abun da muke fama da shi. Muna fama da cutar zazzabin cizon sauro. Wanda kuma sauro ne kawai yake iya sa ma mutum kalan wannan cutar wurin zuwa ya cije wani. A wannan cizon da zai mai zai zuƙa jinin shi. Kai ma kuma idan ya zo ya cije ka zai sa maka wannan jinin. Daga nan kuma ya sa maka rashin lafiya. Wanda wannan rashin lafiyan Allah kaɗai yasan kuɗin da zaka kashe. Bacin wahalan da kasha sannan ga kashe kuɗi. Abubuwan za su maka yawa sosai. Shi yasa yana da kyau.

Eh, ta hanyar da nake kiyaye kalmar sirri shine ina da wasu hanyoyi na ganin na kiyaye kalmar sirrina. Waɗanda su ma waɗannan kansu wayanda zan ce manhajoji ne waɗanda nake amfani da su wurin ganin na kiyaye sirrina. Wayanda kuma wannan manhajojin, manhajoji ne manya wayanda ba zai, sirrinka ba zai iya fita ta hanyar waɗannan manhajojin ba. Indai idan ka yi amfani da su za ka ji daɗinsu sosai. Idan ka ajiye kalmar sirri a ciki, duk ko shekara nawa kalmar sirrin nan za tayi, za ka zo ka tarar da ita a gurin. Wanda akwai wasu bayanai wadda za su amsa naka, wanda da wannan bayanan a cikin wannan, da wannan bayanan za su yi amfani wurin ganin sun tattara maka sirrinka a cikin wannan manhajar. Saboda ko duk wani lokacin da ka zo kake da buƙatar amfani da wannan kalmar sirrin wadda wa ta ƙila ka mantata a ƙwakwaluwanka, za ka zo kawai cikin wannan manhajar ne ka, za su iya tambayan ka misali, su ce ko ka sa email ko ka sa wani number waya naka, sai su tura maka saƙo a cikin wannan number waya cewa gashi wannan manhajar naka da kake ajiye kalmar sirri. Gashi nan ana buƙatar abu deta. Idan kai ne ta cikin wannan saƙon da suka tura ma, ta cikinshi ne za ka, za ka, za ka gaya musu eh cewa kai ne za ka yi amfani da shi. To, ta wannan hanyar su kuma za su yi amfani wurin ganin sun ba ka dama ka shiga cikin wannan manhajar kaje ka duba duk wani abin da ka duba. Wanda idan ba kai ba ne ka ke ko ƙarin yi, yin ƙuse a cikin wannan manhajar da kake ajiye sirrinka, wannan saƙon da za su tura ma a number wayanka ta wannan hanyar za a gane cewa ga fa wani nan yana, yana, yana ƙoƙarin yazo ya duba maka kalmomin sirrinka. Wannan za ka yi sauri kaje ka yi magana da wannan manhajar kan cewa ga fa wani nan yana buƙatar, yana ƙoƙarin ya maka ƙuse cikin inda manhajar da kake ajiye, ajiye sirrinka. A wannan lokacin su kuma za su yi iya bacin ƙoƙarinsu wurin ganin sun daƙi ne shi ba tare da ya shiga cikin wannan manhajar da kake ajiye kalmar sirrin naka ba.

Yadda nake bayar da ra'ayi a aiki shine, a duk lokacin da aka zo aka yi zaman, zaman yin shawara kowa ya yi ƙoƙari ya ba da, ya faɗi ra'ayinsa wurin ganin cewa ga yadda ya kamata a biyo ma aikin nan wurin ganin cewa an cimma nasara, an gama aiki a kan lokaci sannan aiki ya zama mai inganci yadda zai zama na cewa an birge wa ma abokanan cinikayya. Yadda nake ba da ra'ayi shine, bacin kowa ya yi ƙoƙari ya ba da ra'ayin shi. Sai ni ma in zo in ga, in yi amfani da ƙwaƙwalwa na in ga wane ra'ayi ya kamata in bada a aikin nan wanda eh aiki zai tafi yadda ya kamata. Sai in tashi cikin girmamawa ince in gaya masu, in gaya ma wanda yake buƙatan wannan shawarar. Wane kaza, ya kamata a ce an yi abu kaza, an yi abu kaza saboda me? Idan akayi wa'yannan abubuwan za su kawo cigaba a aiki sannan kuma za su kawo saurin gama aiki. Wanda kowa yana buƙatan cewa, ya za'ai a samu a gama aiki kan lokaci sannan kuma aiki ya zama, yayi kyau sosai yadda ya kamata. Yadda abokin cinikayya idan ya ga aikin zai tabbatar cewa an mai aiki mai kyau sannan kuma ba almundahana sannan kuma ba'a ɓata mai lokaci ba. An, an cika mai alkawari, an gama mai aiki a kan lokaci.

Eh ina kulle ƙofa kullum. Wani zai iya cewa ma kulle ƙofa kullum ya zama mun kusan wajibi, ba ma iya ni kaɗai ba. Duk wani, duk wasu al'umma, kuma an ce duk wasu iyali suna yin ƙoƙari ne wurin ganin sun kulle ƙofa kullum saboda wasu dalilai. Wadan dalilan shi ne kome zai iya faruwa idan ya kasance ba ka kulle ƙofar ka ba. Saboda me? Idan ba ka kulle ƙofar ka ba ya zama na cewa kowa zai iya shiga ɗakin ka a duk sanda yake so ke nan. Wanda kuma wani abin zai kasance za a iya ɗaukan ma duka abin ka. Ko na abu daka ajiye za a iya ɗaukan ma shi. Sararin ƙoƙari in gani na kulle ƙofa ko da yaushe kullum.